A kasuwar da nike yawan zuwa, kasuwa ce ta saye da sayuwa kuma kasuwa ce wadda ta ƙunshi komi da komi ana sayarwa. Nafi zuwa central market ah, a Central Market a jaharmu, ah, komi ana sayarwa a wurin. Kusan komi, shi yasa ta zama babban kasuwa kenan Central Market a Turanci. Ah, sannan kuma akwai wasu kasuwannin waɗanda ƙanana ne kamar akwai kasuwar gwari wadda ake sayar da cefane ake seyarda kayan miya. Akwai kasuwar ƴan waya wanda ake sayar da wayoyi haka. Akwai kuma kasuwar dabbobi, suna da yawa. Ƙara kenan akwai wannan kasuwa idaban, akwai su daban ko'ina. Amma gaskiya na fi zuwa babban kasuwa. Babban kasuwa ita ce Central Market kuma kusan komi, ah, ana sayarwa a wurin. E, ana sayar da kusan komi a wurin, ita na fi zuwa. Na fi so yin ta kasuwannin.

Eh ina yin aiki bayan lokaci, ah kuma aikin. Kamawa dai takeyi, ya danganta shin wane aiki ne ya taso, kuma me ake son a yi. Amma ina yin aiki bayan lokaci sosai. Sai dai kawai ya danganta shin wane irin aiki ne ake so a yi kuma a ina za a yi aikin kuma da wane lokaci ne ya taso.

Ah gaskiya a yanayin aikina bazan iya ce maka ba ga lokacin da nake fara aiki a kullum. Saboda kusan yanzu aikin da nake yi a aiki ne wanda a Turanci ake ce ma freelance. Abin da yake nufi da Hausa aiki ne wanda na farko dai a kan yanar gizo ake yin shi ta hanyar intanet kenan. Ah sannan kuma bai ni zan za'a makai na lokacin da zan yi aikin a wurin da zan yi aikin. Wani bi kuma ma zai zamto ina son yin aikin amma kuma babu aikin aikin bai riga yazo ya samu ba, sai aikin ya samu to ka ga kusan ina a bungane amma indai akwai aikin akwai ayyukan aikin wani bi na fi son in yi shi da safe. Saboda safe ƙwaƙwalwata tahi ta huta kuma nahi samun kuzari inyi aikin yanda ya dace in son samu ne na fi son in yi da safe. Wani bi kuma in aikin ya samu ina kaiwa har dare wurin ƙarfe sha biyu haka zuwa ɗaya kafin in kwanta in aikin ya samu.

A gaskiya wasan da zan iya ce maka wanda nakeyi tun ƙuruciya kuma har yanzu da hadda girmana nayi shi shine wasan ƙwallon ƙafa. Gaskiya nayi wasannin ƙwallon ƙafa, ina sha'awa son wasan ƙwallon ƙafa sosai kuma nayi wasannin ƙwallon ƙafa tun ina yaro. Tun ina yaro ban ma san abin da nake yi ba sosai. Nake ɗan shura ƙwallo haka ko ta laida ko ta roba haka. Haddai muka taso, muka zo makaranta, a'a makarantar firamare, har mukai makarantar sakandare duk muna buga ƙwallo. Har jami'a ina buga ƙwallo, har na fara aiki ina buga ƙwallo. Har yanzu da na girma. Tosai yanzu da na ɗan girma sosai na-- yanzu da na ɗan girma sosai nai aure, abubuwa suka ɗan yi munyawa, to bansan banda lokacin da zan je in buga. Sai dai in je ina zuwa in kalla, ina kallonta cikin gida da na cikin unguwa in yara nayi matasa ina zuwa in kalla kuma ina kallon ƙwallon tawaje haka wadda akeyi.

Ah gaskiya kallan madubi kamawa take. Ban iya ce maka akwai ran da bani ma kallon shi ba ki ɗai. Mantawa ma nike akwai madubi. Saboda in nayi wanaka kawai, ɗan abubuwan da nake buƙata ba wai bana buƙatan madubi. Saboda ni bana sha, ba zan sha, ban sha fa powder, ban sha fa janbaki, ban sha fa duk wasu abubuwa na kwalliya. Kawai abin da nike yi in nayi wanka, in ina buƙata in sha fa mai ne. Ah ba in lokacin, in ma lokacin irin zafinan na sosai na wajajen sai dai kaɗan sha fa irin mai ɗan marar nauyi haka. Sai kuma turare da zaka yi amfani da shi na jiki da na waje shikenan. Amma gaskiya akwai ranar da zata zo har ta ƙare. Ni ban kalla madubi ba.

Ba na bacci rana. Inde ka ga na yi bacci rana kama akwai wani dalili. Amma dai haka ƙaddan ba na bacci rana. Duk yanda na gaji kawai zan ɗan kwanta ko da na kwanta ne ba ma ba bacci nake ba. Kawai zan ɗan kwanta, in ɗan huta, ƙwaƙwalwa ta ta ɗan huta haka. Amma dai wai a ce na kwanta ina bacci da rana, a'a gaskiya ko bana lafiya bana bacci rana. Kwata-kwata bacci rana bai cikin ɗabi'a ta ba niyyinshi. Da ka ga ma na kwanta haka ko indai da rana ne ka ga na kwanta haka to ba bacci nake ba to kuma akwai yiwuwar ba ma na jin daɗin jikina, killa bana lafiya. Amma haka kaddam banma cika kwanciya da rana ba.

To akwai waƙoƙin da nake so sosai a rayuwata, amma dai gaskiya kwana-kwanan nan waƙa da aka ɗan jina ina sonta sosai. Wada ta ɗan shiga rai na sosai, ita ce waƙar da aka yi ta, ah, gasar ƙofin ƙwallon cin duniya. Gasar ƙwallon, ƙofin cin duniya eh gasar ƙwallo wadda wannan mawaƙiyar ƴa ƙasa Colombia tayi, da kuma tare da wani mawaƙin ƙasa, ƙasar Najeriya, wa Burna Boy da shi da mawaƙiyar ƙasar Colombia, ah Shakira. Wannan waƙar da sukayi ta "Dai Dai Dai" waƙar gaskiya tana matuƙar burge ni sosai, saboda sun tsara waƙar da kyau, kuma yadda suke gabatar da ita ah filin wasa ah wurin buɗe wasar, wurin buɗe ah gasar da kuma wurin kulle gasar. Abin yana da ƙayatarwa sosai, yabon mamaki. Yanzu gaskiya dai a baya-bayan nan a cikin shekarar nan babu waƙar da na nake so kamar ta, kuma babu waƙar da nafi saurari kamar ta.

Toh gaskiya, yanayi mai tsanyi da na shiga ko kuwa da muka shiga a nan yankin mu suna da yawa annan na baya bayanan da gaskiya wanda ya ɗanfi sa mutane suka ɗanshiga damuwa sosai shine mun ɗan yi fama da matsalar rashin tsaro a wasu yankuna nan da muke maƙwabtaka da su a nan jahar Katsina, ah, inda muke. Ah, shi ma sun yi fama da matsalar rashin tsaro ne ta hanyar ƴan ta'adda haka da ke farma masu gidajensu. To gaga abu ne wanda gaskiya indai ya shafe ko da ace bai shafe inda ka ke ba, ya shafe maƙwabtan da ka ke. To zaka ga hankalin ka ba kwance yake ba kuma zaka ga ba ka da kwanciyar hankali har sai an ce abun shi ya ƙare. Saboda in har zai izuwa ya sami maƙwabcinka, to kaga ƙila nan gaba kai, kai zai zo ya sama. To gaskiya wannan shi ne yana ɗaya daga cikin abubuwa mafi tsanani, ah, da muka taɓa shiga gaskiya. Saboda babu tashin hankalin da ba abun da yake zaman lafiya daɗi a duniyan nan. Ba ha ganewa. Duk yanda za ka ce ka samu kuɗi ko wani, ko a ba ka kuɗi ko ka ga lafiya kuma kana da ita kuma sai a zo a ce ba zaman lafiya. Ba tashin hankali duk bayan kwana biyu sai ka ji bindiga ko kuma bom can wajejan. To kaga abu dai bai yi ba. Babu tashin hankalin da yake wannan.

A'a ita tsaftace gida gaskiya mu nan al'ada dai abu ne wanda kullum sai an yi. Babu wata rana da za a ce wai ba za a tsaftace gida ba. A'a, a kullum duk inda ake sharewa, a kullum sai an share shi, za a share ɗakuna, za a share, za a share inda ake zama ayi kallo, falo kenan, za a share wajen gida, sai dai in wajen gida bai yi datti ba amma a cikin gida kam, ɗabi'a ce dole sai an share ko ina, tsaftace cikin gida. Sannan kuma za a wanke banɗaki, ah, a ko da yushi shine toilet a turance. Shi za'a wanke, a gyara duk yanda yake tsafta kawai kusan kullum ana yin ta ne ba wai sai wani lokaci ba. Sai dai akwai wasu lokutan da za ka ga an ware irin rana ɗaya haka kamar ranar da ba aiki irin ƙarshen mako haka. In ana so a yi wani kakkaɓe kakkaɓe ko irin su yana da sauran wasu manyan ayyuka na shara da ana so a gyara wani abu ko a canza ko wani abin ga to ana yin irin wannan. Za ka ga ko bayan wata haka ko wasu 'yan watanni haka. Amma dai yau da kullum dole ake tsafta.

A'a ina ajiye makulli mu a saman aaaa inda muke ajiye talabijan shine TV stand a turanci. A duk na dawo ni dai na shigo gida na yi ajiye makullai na. Aaaa makullan mu sun haɗa da na gida, na ƙofar shigowa da ƙofar gate in shigowa cikin gida, da kuma makullan mu tare da sauran wasu makullai masu muhimmanci nakan azasu nan. Haka ita ma iyalina in ta dawo da nata makullan kusan nan ta ke ajiyewa.

To akwai wata tafiya da muka taɓa yi wajen aiki wadda, ah, ba zan taɓa mantawa da ita ba. Akwai wani aiki da muka taɓa yi na wucin gadi. Ah, mun yi shi a wata, ah, ma-- a wata ƙungiya ce, irin ƙungiyoyin lafiyar nan. Ah, mun je mun yi shi ne a ƙaramar hukumar Funtua da kuma ƙaramar hukumar Fafuri, waɗanda duk suna a kudanci jahar Katsina ne. Ah, mun je mun yi wannan aiki na kwana biyar a ƙaramar hukumar Funtua sai kwana biyar a ƙaramar hukumar Fafuri, ah, tare da mutane kusan, ah, tawaganmu kusan mutum goma sha ɗaya ne. To tare da su muka je muka yi wannan aiki kuma na ji daɗin wannan aiki saboda mun ziyarci ƙauyuka sosai. Ah, har guraren da suke da irin matsalar tsaro haka mun samu mun shiga kuma mun fito ba tare da wata matsala ba sosai.

To sai yadda nayi ta ƙarshe, a jiya ne da daddare, ah, wurin ƙarfe takwas haka, ah, na dawo zan taho gida sai na biya wani supermarket. Ah, shi ne kamar ƙaton kantin da ake sayar da ƙayayaki ke nan. Ah, da mata ta na so mata kwalin biskit da kuma omo na wanki. To gaskiya shi ne sai yadda nayi ta ƙarshe.

Eh wannan karin magana ko kuma in ce salon magana da Hausawa ke faɗi na yaro na kowa ne kuma gaskiya haka yake a al'adar Hausawa. Za ka ga duk inda yaro yake, duk inda yaro yake za ka ga ana ƙokarin a gyara mai tarbiyya, sannan inyayi wani abu da ba daidai ba, a anan wajejen zakaga anyimai magana. Ah ba dole sai yaronka ba, zakaga da wanda yake naka da wanda ba naka ba indai kazo kaga yaron yana wani abunda ba daidai bane, to mutum zaiyi ƙokarin yaga yayi mishi magana, ya ɗaurashi akan abunda ya dace. In kuma an tadda yaron yana abin da ya dace, to za a ɗan ƙara ƙarfafa mashi gwiwa. Amma dai haka maganar take. A al'adar Hausawa yaro na kowa ne. Za ka ga duk inda yaro yake za a kula da shi, za kuma yi ƙoƙarin a ba shi tarbiyya sannan kuma a sa shi a kan hanyar da ta dace, wadda zai zama mutum nagari sannan kuma wanda zai zama jagora nan gaba a cikin al'umma.

A gudun fankan da na fi so, na fi son na ƙarshe. Saboda idan na sa shi gudu, da yawa sosai, ah wani bi takan hure min hanci, kuma sai in tashi ina mura sosai. Amma in na sata, in ma kaga na kaita tsakiya, to ina ɗan jin zafi sosai. Ko kuma ina son in akwai sauro ta rage min sauro auren. Amma gaskiya indai bana jin wannan zan kai ta ƙasa ne, ko in kai ta lamba ƙarshe ko kuma in kai ta lamba ta kusa da ta ƙarshe. To in na kai ta wannan nubai, lamba da ke ƙarshe ko kuma ta kusa da ƙarshe, to lahiya lau baza ta sa ni komi ba. Amma in na ƙore ta, na kai ta ah, lamba ta ɗaya ta gudu ko kuma mai bi ma ta ɗaya ta gudu, ah wannan gaskiya zan samu kaina kawai rashin lafiya ne.

Sosai ina kallon innuwa ta. Ɗan ko jiya da daddare da na taho akwai hasken farin wata sosai. E, na ga ɗan abin da yayi inuwa ta haka. Sannan wani biyu da rana ma haka wani biyu ina ɗiba inuwa ta, in auna, in gani. Ina kallon inuwa ta sosai.

Toh shidai saƙon banki yana kawo farin ciki kuma yana kawo damuwa. Amma dai ani dai anawa sha'anin kafin ya kawo dai damuwa yafi kawo farin ciki. Na fi riska farin ciki saboda duk lokacin da wasu sababbin baƙin kuɗi zasu shigo maka, zaka ji kana farin ciki. Wannan sababbin kuɗin ya danganta shin, ah, albashi ne, wani aiki ne kukayi, kasuwanci ne kuka ƙulla, ah, ko wata riba ce ta faɗo da dai sauransu. Ya danganta shin wane abu ne aka yi. Amma zaka ga lokacin da wannan saƙon irin wannan kuɗin da ƙaruwa suka shigo, zaka ga mutum yana farin ciki, yana cikin annashuwa kuma yana murna sosai. To kuma duk lokacin da saƙon damuwa zai shigo, ka ga kamar, ah, a turo ma saƙon cewa an cire bashin da ake bin ka. Ka ga mutum ba zai ji ɗadi ba. Duk da dai yasan ya ci bashin. Da dai saurayen irin wa'annan sakon nin.

To, shi dai shara ƙura, ko kuma in ce kakkaɓe ƙura kamawa yake. Ah, kusan duk kusan kullum in za a yi shara a gida, ah sai an yi ɗan kakkaɓe kakkaɓen ƙura haka. Ko da ace babu ƙura sosai, ah abin ya ɗan zama jiki haka. In za a yi shara za a ɗan kakkaɓe gurare. To gaskiya kusan kakkaɓe ƙura kusan kullum ne. Ah duk da ce cewa ƙuran ko da wata rana babu ita, amma dai saboda sabo, ah yakan cewa in dai za a yi shara a cikin gida, ah gaskiya kusan kullum sai an kakkaɓe ƙuran nan.

A gaskiya ni bana zuwa teburin maishayi shan shayi indai harka ga na je teburin mai shayi shan shayi to killa bakon ta nayi kuma ina buƙatar in ƙarya ba wani wurin da zan karya a gida ko kan hanya nake to wannan ina iya zuwa in sha. Kuma ni bana son shayi mai zafi, ina son, kuma ban son yahuce sosai. Ina, zafin nafi son shi ɗan tsaka-tsakiya haka. Amma bana son zafin yahuce son saboda gaskiya mafiyanci duk shayin da nake sha a nan gida ake haɗa shi. In za a haɗa wani biyi ban ma cika ni shan shayi da madara ba. Na fi son shayi da Lipton kawai. Ganyen ti ke nan. Na fi shan shayi da ganyen ti sai kuma ah irin kayan ƙamshi haka ah kamar irin su citta, ah kanamfani, na'a-na'a da lemon grass da lemon tsami. Wani biyi nakan sawa haka sai in sha shayi na da su. Kuma ni nafi shan sayin ma in ina jin sanyi ma haka kaman misali in an ɗan yi gama ruwa haka, za ka ji garin da ɗan sanyi ko kuma irin ruwa ya ɗan bugeka haka, za ka ɗan ji sanyi da irin wajen asuba haka to ya fi daɗin sha. Amma in rana tafito haka wani biyi sabo da zafin dake akwai kuma muna zafi zakaga shayin bai cika tasiriba sosai.

Haƙƙin makwabci haƙƙi ne wanda za ka ba makwabcinka, wanda za ka kula da shi kuma ka fita haƙƙin shi. Ah, a al'adance kuma a addinance dukkan haƙƙin makwabci haƙƙi ne mai nauyi kuma wanda ya kamata dukkan wani makwabci ya sauke shi. Ah, shi makwabci gaskiya an ɗauke shi kamar ɗan'uwa ne. Kuma za ka ga duk inda makwabta suke, inda akwai zaman amana da zaman mutunci to za ka ga suna kula da juna sosai. Sannan kuma ana ba da wannan haƙƙin makwabtaka sosai yanda ya dace.

Ah abinda mukeyi da ragowar abinci shine gaskiya badawa muke yi. Muna ba wanda ke da buƙatar in yana buƙatar abinci ya ci. Ah kuma za ka ga wani bi muna ba da shi maƙwabta. Ah akwai maƙwabta za ka ga waɗanda suke da buƙata. To, in akwai ragowar abincin ana kai musu sannan kuma akwai yara haka masu almajirai haka waɗanda zaka ga 'yan makaranta ne amma makarantar allo to zaka ga suma suna da bukata to in dai ka ga wani yana da buƙatar kuma ka yi ragowa, to sai a kira shi a ba shi tun abincin yana da lafiya kafin a bar shi ya lalace.

To in zan bayyana ma wani baƙo, ah, yadda rana ta take tafiya, to zan ce ma shi in na tashi da safe, ah, tun wurin ƙarfe huɗu, ah, zuwa biyar ina tashi in je in yi sallar asuba a masallaci. Bayan nan in na dawo ina ɗan komawa barci haka. In na koma ina tashi wurin ƙarfe takwas sannan ina ɗan-- zan ɗan fita haka in ɗan motsa jiki. Kusan tafiya ce haka nake yi. Idan na dawo zan yi, ah, zan yi brush in wanke bakina kenan. Idan na wanke, ah, zan karya, ah, zan samu wani abu in ci ko in sha shayi ko in ci indomi, ah, da ƙwai da safe. Sannan sai in yi wanka. In na yi wanka in ina da aiki da zan yi da safe, ah, saboda aikina a gida kusan a gida nake yi. Ah, in ina da aiki zan yi shi a kwamfutata, ah, ta yanar gizo in yi. In kuma babu, ah, in ina da wurin da zan fita, zan fita in tafi cikin gari haka harkokina. Ah, kuma na kan juma ba zan dawo ba sai wurin ƙarfe, ah, biyu haka. In na dawo wurin ƙarfe biyu haka bayan an yi sallar zohr in na dawo zan zo in ci abincin rana. In na ci abincin rana to zan tsaya gida in huta har bayan wurin ƙarfe huɗu haka bayan sallar asar sannan in sake fita. To in kuma na sake fita sai bayan mangariba. Wani bi kuma sai ma bayan isha'i, an yi sallar isha'i eurin ƙarfe takwas sannan in dawo gida to in na dawo gida na zo na zan zauna da iyalai, ayi fira, ayi dukkan wani abun da za a yi sannan in ci gaba da bincikena. Ah, in ina da aiki kuma zan shiga in ɗiba in gani. In akwai aiki in yi ko da awa biyu ce sannan in aje in kwanta. To, a taƙaice dai haka kusan yinina a rana yake, amma akwai ranakun da hakan yana canzawa.

To gaskiya lokacin da na fuso a rana, na fi san shi wurin ƙarfe uku haka bayan sallah, in yi sallah azahar haka. Ah, lokacin ina dawowa gida, in na dawo gida, ah, ina cin abinci rana. Idan na ci abincin rana toh ina ɗan zama in huta. A lokacin, eh, bana komi zan ɗan zauna in ɗan huta. Ah, zan kwata amma bana baccin rana. Ko ya ne zan dai kwanta in huta, ah, in ɗan samu natsuwa, ah, ƙwaƙwalwa ta ta huta kafin ƙarfe huɗu ta yi.

A'a shi aika ma maƙwabci abinci ba dole sai lokacin biki ba ko a suna ko wani shagali. A'a, in dai bayan kwana biyu haka ko kuma ka samu wani abinci haka wanda kasan yana da daɗi maƙwabcinka zai yi farin ciki dashi ana kaiwa ko kuma in ka dafa wani abu na musamman wanda kai ka san na musamman ne, maƙwabtan ba wai al'ada y-y ko kuma ana daɗewa ba a ci shi ba ko ba a yi shi ba ko yana da wahala yi ko kuma abu ne haka mai ɗan ɗadi haka ko kuma wanda yake da abin marmari ko ban sha'awa, zakaga duk ana kaiwa maƙwabta. Ba wai sai lokacin wani biki ba, bikin suna ko bikin aure ko kuma bikin sallah suma duk waɗannan lokuta ana kai ma maƙwabta abinci. Ana raba ma maƙwabta abinci, ana kai musu abinci. Amma gaskiya ba dole, in dai maƙwabta ne wanda suke, ah, ah, kusa sosai, zaka ga ba dole sai wannan lokacin ake kai irin wannan abincin cika ba.

Ah gaskiya a cikin abincin gargajiyar da na fi so ina son ah dambu sosai. Ah ina son dambu. Ah ba ma kamar ace a yi dambun dawa ah a sa mashi zogala ah sannan kuma ya ji dakakken ƙuli da mangyaɗa sannan a sa mashi magi. Kai indai kasa mu wannan ba'a ba yari mai kyiwa.

To ranar tsaftace muhalli, a ranaku ne da ake warewa duk ƙarshen wata, Asabar ɗin ƙarshen wata shine za ka ji an ce ranar shara. To za ka ga gaskiya ana fitowa ayi aikin gaiya wanda za a tsaftace. Kowa za ka ga ya fito ya share gaban gidan shi an gyara an tsaftace, sannan kuma wanda yake buƙatar a yi aiki a unguwance baki ɗaya, shi ma za a je a gudanar da irin wa'annan ayyuka.

To, yanda nike ake hutu tsakiyar ranar aiki to ya danganta da irin aikin da mutum yake yi da farko kenan, sannan kuma ya danganta ga irin-- dan ya danganta da irin aikin da mutum yake yi. Ah misali kamar lokacin da ina aikin banki a funtua ah ina ɗaukar wurin ƙarfe ɗaya idan ina ɗauke hutu wurin ƙarfe ɗaya zuwa biyu haka, zan yi kamar minti talatin. Zan ɗauki kusan minti talatin ne. Zanje wannan minti talatin zan je in yi sallah sannan kuma zan ci abinci. San ɗan huta dai, bai wuce hutun bai wuce minti talatin zuwa arba'in kafin kuma in koma in ci gaba da aiki.

To gaskiya, maganar gaskiya ba yaro ya raka waya tun kafin su mallaki hankalinsu. Gaskiya a nan wajejen yana da matsala sosai kuma yana iya kawo rushewar tarbiyarsu. Ah wanna rushewar tarbiyyar ya danganci abubuwa da dama. Akwai za su tarbiyya za ta lalace, za su koyi abubuwan banza wanda zasu iya gani a cikin wayar nan sannan kuma zata iya hana su karatu. Za'a iya ɗauke masu hankali sosai saboda akwai abu wanda ke ɗauke hankali a wayar. Ah gaskiya abinda ya dace shine ko da za'a ba yaro waya to ayi haƙuri a bari sai ya mallaki hankalin shi aƙalla. Ah in yana makarantar firamare kwata kwata kada a bashi waya. Haka ma ayi haƙuri inya shiga sakandare a bari har sai yayi gama ƙaramar sakandare. In zai shiga babbar sakandare sai a bashi wayar. Inma ta kama ɗin dole ana son a bashi ɗin ayi haƙurin.

Ah gaskiya akwai gurare da dama ah a garinmu inda ni ke zan yi alfarin nuna ma baƙo su. Akwai, akwai wuraren tarifi, akwai hasumiyar Gobarau a nan cikin garin Katsina, wadda tana da ɗumbin tarifi. Tarifnta ya ƙunshi sama da shekara ɗari da wani abu. Ita ce kusan kamar cibiyar, kamar jami'a ce a lokacin da. Kusan ah cibiyar karatu ce ta addini a lokacin. Ana zuwa daga ƙasashen da ke yammacin Afirka. Manyan malamai suna zuwa suna karatu a wurin. Wurin in ka shiga za ka ga hasumiya ce ta tahi kuma ta ƙasa ce inda gini yake hat. Yanzu in ka ce za ka ga abun zai ba ka mamaki. Sannan sai akwai makarantar Katsina, Katsina Middle take. Ita kuma ita ce za ka ga kwaleji ce ta farko wadda za ka ga kusan duk manyan ƙasan nan waɗanda suke da tarihi irinsu, irinsu Sardauna, irinsu Tafawa Balewa an je su sun halarci wannan makarantar. Ita ma tana nan ah a nan cikin garin Katsina. Za ka ga shi, ita ma har yanzu gini ne, azuzuwan ginin ƙasa ne irin ginin tubali ɗinnan mai kauri haka. Haka ginin ƙasa ne. In ka shiga abin zai ba ka mamaki kuma in ka ji mutanen da suka halarci wannan makarantar za ka sha mamaki.

A, a gidana ina da bokiti kamar guda huɗu, a, ko biyar, tsakanin huɗu ko biyar. A, kowane kewaye ina da, kowane ɗaki ina da ɗaki biyu a gidana, sannan kuma kowane ɗaki yana da toilet a ciki. Makewayi kenan. Kowane ɗaki yana da makewayin shi. To a cikin makewayoyin akwai bokiti ɗaya. To ka ga bokiti biyu kenan tunda ina da makewayi biyu. Sannan sai, ah kicin, akwai bokiti shima guda biyu wa'anda ake amfani dashi.

To duka wa'annan kuɗaɗe na da, za ka ga duk kwabbai ne. Duk karahuna ne kai. Akwai sisi, akwai kwabo, akwai dala, sannan akwai nera, akwai sile biyar. To ni gaskiya wa'anda dai zan iya sani lokacin da na taso, ah daga nera ɗaya sai sile biyar sai ku kwabo ɗaya. Su kaɗai ne zan iya sani lokacin da na taso. Zakaga kuɗaɗe ne nada kuma duk wa'annan kuɗaɗan karahuna ne.

To, in zuwa likita ta kama ya danganta, shin zuwan kana farko ne, ko kuwa zuwa na biyu, ko kuwa ya baka ranar dawowa. In zuwan farko ne, mutum yana so ya ga likita zuwan farko, ita e-- inda ana so a ga likitan to sakko ake atai asibiti. Idan kai sakko zakaje ah opd anan ake ɗiba ah mutane marasa lafiya wa'anda suka zo ɗiban farko to daga nan wajajen ne idan an ɗiba ka za a san likitan da za a tura maka kai. To daga nan wajajen sai ka ga likita amma sai an bi layi. Haka ma in komawa za ka yi likitan da ka gani to shi ma haka za ka bi wannan yanda akayi na farko. To don dai kawai in komawa ce ba zai ɗauki lokacin da mutum ya je zuwan farko ba.

To waƙoƙin zamani sun sha bambam da waƙoƙin da ake yi na gargajiya saboda su waƙoƙin zamani, ah, za ka ga su ma rubatattun waƙoƙi ne kuma su waƙoƙi ne waɗanda ake zuwa ɗakin, ah, rera waƙoƙi na zamani ana kiranshi studio a turance saboda nan ake zuwa a yi kiɗan sannan a yi waƙar. Sannan za ka ga wurin waƙar ak- kayan na'urori ne na zamani masu hidda iska da ƙara ma sauti inganci da yadda ake waƙa. Saboda duk yadda muryar mutum take, waɗannan kayan za su ƙara tsabtace muryar ta ƙara hiddo muryar yadda za ka ji ta rau ta futo. Akwai bambanci sosai.

Ah, ƙananan abubuwan da zaka gani suna baka farin ciki. To, ya ma danganta ga shim me yake sa mutum farin ciki. Ah, tabbas zaka ga ni ƙaramin alheri, kyauta yar ƙarama wannan tana sani farin ciki. Kokuma inga wanima wanda nike tare dashi ko wanda na sani inga ya samu wani abun cigaba sai inji kamar ni nasamu zan taya shi farin ciki har a raina sai in ji, ah, ina jiye mai daɗi. Zan ji kawai koda na tina da abun kawai zan ji, ah, ina jin daɗi wani abun alheri ya samu wani wanda na sani. To za ka ga, shi irin wannan za ka ga shi ya danganta da me mutum yake yi. Wani za ka ga bawai kafin ya je yana jin daɗi sosai ba ƙaramin abu wanda zai sa shi ya ɗan ji daɗi. To amma dai ya danganta ga yanayin mutum.

Indai har haka za ta kasance. To aini abunda zan tambaya zan tambaye. Ah shekara goma masu zuwa yaya yanyin yanyi ƙasanmu zai kasance wurin tattalin arziki, wurin harkar tsaro, wurin a inganta rayuwar jama'a, a musamman mutanen da ke cikin kakara da kuma waɗanda suke wuraren da basu da wani gilihu sosai?

Akwai sana'o'in hannu na gargajiya sosai a yankin mu. Waɗanda har yau za ka ga mutane suna yin su. Ba ma kamar misali, ah, akwai sassaka da za ka ga kamar misali sassaka turame, ah, sassaka kujeru da sauransu. Waɗanda za ka ga ma na gargajiya ne ba ma na zamanin ba. Sannan za ka ga akwai ƙira. Har yanzu za ka ga in ka je wasu gurare a cikin garuruwan da ƙauyuka, za ka ga akwai maƙera waɗanda suke ƙera abubuwa kamar irin su fartanya da kuma koɗa irin fartanyai da masassabi da sauran dai kayan aikin gona da ake amfani da su. Haka ma za ka ga akwai masaƙa. Zaka samu irin wayannan musakun. Har irin waɗanda ake amfani da su na da to. Sai dai kawai a birane ne gaskiya ba za ka same su ba. Za ka ga akwai masu irin wannan. Sai akwai masu, ah, yin tukane su ma za ka same su na ƙasa irin wanda sanda har yanzu akwai wuraren da ake amfani da su. Tukanan ƙasa kamar yi, ah, wasu suna, wasu har yanzu suna sayan su suna madambaci. Ah, irin tukunyar dambu haka. Ana kuma saya ayi ma tantabaru ɗakuna da su da sauran. Sannan kuma ana sayan su ana zuba ruwa a randa mutane suna sha. Sannan za ka ga kuma ana amfani da su a makabarta. Za ka ga kuma akwai sana'o'i irin su, ah, rini. Za ka ga har yanzu akwai waɗanda suke yi. Har a cikin garuruwa akwai irin masu yin rini irin na da, da sauransu. Kai za ka ga akwai dai sana'o'i sosai. Akwai wanzacci za ka ga har yanzu. Wayanda zakaga da masu aa ɗauri na gargajiya suma zakaga haryanzu inka shiga wurare zakaga akwai su. Waɗanda za ka ga 'yan gado ne waɗanda suke wannan sana'ar da sauransu. Za ka ga mutane da sara itace. Mutane su je siyo itace su zo su sayar. Duk akwai wa'annan sana'o'i ne na gargajiya waɗanda har yanzu ana yi su da noma. Duka, har da wasu sana'o'in dai sosai ana yi.

Ai abokin da aka daɗe ba'a gani ba balle in an shaƙu. Ai aka haɗu kalmomin da za'a faɗa ai. Zakaga tun, in akwai dai sunaye irin na makaranta sakandare wanda aka yi wanda aka kiran mutanen dasu zakaga an kashe an taɓa ance shege wane. Kwana da yawa ina ka shige? Yaya ake abun gan nan. Ka za ka za ka za ka za haka za ka gani. Abin da za a fara tattaunawa shine duk wannan shekarun ina ka shiga me kake yi? Kai ma zai tambaye ka ina kake yi? Ai kaji kaji kaji, shi ne abin farko wanda za'afara tattaunawa ban cin a tambayi lafiyar juna da yaya ake da an tambaya an gama wannan gaisuwa za ka tambaya kai yanzu kana ina? To zai tambaye ka ina kake zaune me kake yi? Shi ma zai tambaye ka. To daga nan za a cigaba da yi bancin ita ce dai tambayar ta farko za a yi bayan gaisawa. Sannan sai a cigaba da tattauna abubuwan duniya. Zakaga hiran zata iya taɓo ƴan ah ƴan makaranta ah sauran abokai dai wanda ake makaranta dasu dai da sauransu.

Gaskiya za ka ga akwai kirarin da ake ma garuruwa, aah, sosai a nan ƙasar Hausa, sannan kuma ko wane, aah ko wane gari za ka ga da kirarin da ake mashi. Kamar yanzu nan da ka ce aah Kano ta dabo tumbin giwa. Abin da ake nufi Kano ta dabo tumbin giwa, babban gari kenan. Kano ta dabo tumbin giwa, yaro ko da me ka zo an fi ka. Ai shine yanda kirarin yake gabaki ɗaya. Wanda yana cewa Kano babban gari ne kuma babban garin na kasuwanci. Sannan kuma ko da me mutum ya zo a garin, to sun fi shi. In ka ɗauko Katsina nan inda muke za ka ga ana cewa Katsina ta dikko, ɗakin ƙara, kunya gare mu ba tsoro ba. Za ka ga kirarin da ake ma garin Katsina ke nan. Za ka ga kusan Katsinawa su suna da kunya kuma suna da ƙara amma kuma ba su da tsoro. Haka kuma za ka ga aah, haka sauran wasu garuruwa za ka ga su ma suna da nasu kirarin.

To gaskiya launin da bangon gidanmu suke zaka ga, a launi ne mai kalan madara. Shine a turanci suke cewa kama off white haka. Zaka ga ba fari bane. Launi yana da ɗan kalai haka madara haka, madara madara haka. To zaka ga gaskiya kusan bangayen mu na ciki gida haka suke da wannan launin. Su kuma na waje suna da launin, ah, mi zance kalan pink kenan. Yawwa suna da wannan kalan to haka bangayen suke.

To, lokacin hutu dai shaƙatawa shine ah shaƙatawa da nake gaskiya shine in zauna a gida in huta sannan kuma in kunna kallo. A in kalli ƙwallo ko in kalli ah wasu wasanni ko in buga ah wasa na game wanda ake yi da kwamfuta ko, ko a waya. To gaskiya wannan suna bani nishaɗi sosai.

Da ma su kowane ayyuka da mutum gare shi. To, ah, ya kamata mutum ya tsara jadawalin ayyuka. Ko da ayyuka ne kake da su, ko da a wurin aiki ne, ko kuma a gida, akwai ayyukan da suke da muhimmanci. To ayyukan da suke da muhimmanci su ake ba muhimmanci da wuri akan wa'andan ba su da muhimmanci. Duk wani aiki wanda na san yana da muhimmanci to shi zan fara yi. Kuma ka yi ƙoƙari ka ga ka yi shi akan lokaci. To haka ma, haka, ko a wurin aiki ana fara da ayyukan da suke da muhimmanci wa'anda ake jira. Wa'andan dandanan muhimmancin su ya yi yawa. Za ka ga ko saƙo ne za a turo maka. In aka sa ame alamar tuta a wurin aiki zai nuna maka cewa wannan saƙon yana da muhimmanci sosai. To irin su sai a fara yin su kafin a kai ga wa'anda ba su da muhimmanci sosai.

To, ah gaskiya nan a garin mu ba zan iya cewa saboda ina cikin gari ne, amma dai sa-- cikin gari ko da yaushe kasuwa tana ci. Ah akwai babbar kasuwa wadda ko da yaushe aka je tana ci. Amma akwai garuruwan da suke zagaye da mu, akwai kamar Gamji nan haka, rana asabar kasuwar take ci. Tun da safe za ka ga motoci suna lodi, suna yin hanyar kasuwar. Mutane suna yin haka, waɗanda za su je su ci wannan kasuwar. To za ka ga ita kasuwa ce wadda take ci sati sati. To za ka ga mutane suna zuwa daga garuruwa, suna zuwa suna kai hajojin su, suna cin kasuwar, ana saye ana sayarwa.

Eh kyakkyawar ɗabi'ar da nake fata ta zama ruwan dare tsakanin mutane, ah ita ce ah riƙe amana. Ah amana tana da wahala yanzu wannan lokacin, zaka ga mafi yawanci mutane ah in aka basu amana kam sai sun ci ta. Ah amma idan mutane suka zamto suna da riƙe amana kuma suna da duk dama wanda ka samu yana da riƙe amana zaka same shi yana da cika alkawari to duk in aka samu mutane suna da waɗannan ɗabi'un, suna da riƙe amana kuma suna da cika alkawari to zaka ga al'umma ta gyaru, zaka ga kuma an samu sauƙi. Sannan kuma hatta sace sace da wasu mugayen dabiu waɗanda suke addabar mutane a yankin zakaga sun ragu.

To, akwai wata abin aski da na siyo, wata ƙarama wadda nake aske gemi na da kuma gashin da ke fuska ta haka. Clipa ke nan da turanci, to tana ɗan yawan lalacewa. In ta lalace, in ta ɗan tsaya, to sai in kwanceta ga wurin da abin reza-rezan yake wurin da ake askin, sai in ɗan ƙara kakkaɓe shi haƙa in saita. To idan na saita shi na gyara to zata ci gaba dayi. Shi ne, kusan akai akai dai. Kusan din lokacin da na ɗauko zan yi amfani da ita, in wannan karin ba ta tsaya ba, to wani karin za ta iya tsayawa, sai dole na bi wannan hanyar sannan sai in gyara ta sai ta dawo ta ci gaba da aiki.

Ina samun labarin yanayi a wayata. Na riga na sai ta. A, a ko da yaushe zan ga abin da yanayin garinmu, inda nake garinmu yake, amma na makautan garinmu zan gani. A ina kuma ganin hasashen yanayin kusan, a zan iya ganin na yau, in ga na gobe, in ga na jibi, har na kwana uku. To gaskiya ta wayata shine hanya mafi sauƙi wadda nake ganin a yanda labarin yanayi yake da kuma yanda hasashen yake. Haka.

A kullum ina amfani da wayata. Ban san ko so nawa ni ke amfani da ita ba. Idan ka ga bana amfani da wayata, to ka tabbatar da cewa, ahhh, na aje ta ko ina wani aiki, ko kuma ba a kira ni a waya ba, ko kuma da daddare ne ina bacci, ko kuma lokacin ina sallah, ko kuma ina wajen da nake hira, ko kuma wani abin da ya ɗauke mun hankali. Amma bayan ga wurin wurin zaka ga ina ɗan, ko da kai ina ɗiba wayata, ban iya cewa ga ko so nawa ni ke amfani da ita gaskiya. In ka ce in gano maka ko so nawa ni ke amfani da waya to gaskiya, ka sa ramin aiki. Ba ƙaramin aiki ba ma.

To, ka-akwai ranakun ne, yanzu dai ranar da na fitina wa, a-a ranar da mahaifiyata ta rasu ne, a shekara kusan shidda da suka wuce. A yanzu kam gaskiya babu ranar da na fitina wa irin wannan ranar. Abin a ko da yaushe ina yawan tuna ranar sosai, a kuma ban taɓa manta da wannan ranar.

To gaskiya shinkafar jalof ta biki za kaga, a-a akwai abubuwan da ya sa za ta bambanta da sauran. Wani biyi za ka ga wata bata jin ma kayan haɗi, wani biyi kuma wata saboda yawan da za a dafa ta, to tana zuwa da gardama ka ga nan kayan haɗi ba su ji ba, ko kuma can ma bai da huɓa ko wurin motsowa da bata yi ba sosai. Wata kuma ma tana yin ƙaurin, wata kuma tana yin ma ƙaurin ichin. Duk da wuya dai ka ga gaskiya irin wa'annan shinkafun. Wata kuma za ka ga an cika mata ruwa, ta zo babu daɗi da dai sauransu. To gaskiya abin da duk ke kawo wannan tangarden, ah za ka ga kusan yawa da ƙaton wata tukunya ce za a sa kuma ta wannan dafun to in aka ce rashin sa'a aka samu wa'annan da ba su ƙwari da iya irin wannan dahu ba, to shi ne za a samu irin wa'annan matsaloli.

To, ya danganta da wane irin taimako kake nema. Shin meye kake buƙata? Wana irin taimako ne kake nema a wurin mutum. Akwai taimakon da za ka tambayi mutum ya yi maka shi. Akwai kuma wanda in za ka ba shi kuɗi ko wani abun ga, ka ga wannan ai ba ma taimako bane, biyan shi za ka yi. Amma duk gaskiya a dai nan wajen jan, a nan ne yankin mu, yanda na sani duk taimakon da za a yi ma mutum to ba a ba da wani abu. In mutum yana da hali ya taimaka, in bai da hali ba zai, ah ba zai taimaka ba. Amma daga duk lokacin da wani yake buƙatan a ba shi wani abu sannan yayi wani abu to wannan fa ya tashi daga taimako. Saboda biyan, an biya shi ne. Saboda shi taimako in za a yi ma mutum shi baya biyan komi. Kawai za ka ɗiba ka gan shi ne, za ka iya taimaka ma mutum a cikin wani abun da kai kake da hali kuma duk inda kaga an yi, an tambayi mutum ya taimaka da wani abu to tabbas yana da halin ko kuma yayi ƙarfin abun za a tambaye shi taimako. Amma daga lokacin da ya buƙaci a ba shi kuɗi kuma ya anshi kuɗi to maganar gaskiya wannan ba taimako bane, an biya shi.

To shi de canza yanayi za ka ga ah inda mutum ya zamanto yana da ƙoshin lafiya kuma yana cin abinci mai kyau to tabbas za yi girma kuma in ya girma daga akwai bambanci ah a kakannin. Ba zanta ba za ka gane wannan bambancin ba sai in ka na ɗakko hotunan da kake da yarinta kuma ka ga yanda kake yanzu. To za ka ga shin wani irin cigaba ne ka samu, shin yarintar ta hi girma ko ko girman ya hi yarintar bayan da afim ba zai kasance ba. Ya danganta ga yanayin da mutum ya samu ƙanshi na walwala da kuma sukuni na rayuwa.

A'a ina son koyan dafa shinkafa. Ah wadda ake soyawa shine fried rice a turanci. Ah gaskiya tana da wahala yi in ba wanda ya ƙware ba sosai to da wuya ne mutum a yi ta ba bata zo da gardama ba. To ina son, abinda yasa nake son koyon ta saboda ita ce abincin da na fi so, kuma ina son in koya duk da dai nason akwai wahala wurin yin ta sosai.

To shi karɓar kira ya danganta da yanayin aikin da kake. Shin aikin da mutum yake yana bada damar a amsa kira? Shine abu na farko kenan. Sannan kuma shin in aikin da kake ya bada amsar a damar a amsa kira, shin wane ne yake kiran? Shin kiran ne muhimmanci ne ko kuwa wanda baida muhimmanci ne? To ya danganta da waƴannan amso shin sannan mutum yaji zai amsa kira. Kamar lokacin da ina aiki fotuwa misali, a lokacin da muna aiki, a dokar aikin mu bata bari mu amsa waya muna kan aiki. To kaga wannan dokar aiki ta hana. Dole in zaka amsa waya, zamantu sai ka ɗauki hutu sannan sai kaje ka amsa ta. Saboda duk wayar da zaka amsa mai muhimmanci in ba dai ta wani abokin hulɗa ba ko ciniki, to gaskiya abune dai.

Ina ajiye takarduna da rasiti a file daban ah akwai wani file daban wandana ajiye wanda nake ajiye takarduna na makaranta da na wajen aiki to haka dukkan wani rasiti mai mahimmanci wanda yake kuma da daraja yana da mahimmanci sosai ina ajiye shi a wurin.

Abincin da ake dafawa idan baƙi suka zo ya sha bambam da abin da ake so a tarbi baƙin da shi. Aa, abin da dai kawai yake da muhimmanci kuma itama ta sani shine abincin da zaa dafa zakaga abinci neh mai kyau na musamman aa wanda za a tarbi baƙi da shi, wanda duk baƙon da aka tarba ɗin zai san an tarbe shi da abinci mai kyau. Saboda abincin da za a dafa ya sha bambam da wanda ake dafawa yau da kullum a gida. Aa sannan kuma ana tanada abin sha da kuma masauki inda za a sauke baƙin.

To ina son ziyartar wurare da dama amma yanzu in zaka bani zaɓi kace ina nake son ziyarta? Ah ina son in fita ah ziyara wajen ƙasar nan ah kamar ƙasar Turai ko kuma ah ƙasashen larabawa haka. Ina son kamar ƙasashen larabawa gabas ta tsakiya haka ina son kai ziyara wurin ko Saudiya haka ko kuma wasu ƙasar larabawa. Ina son zuwa wuraren.

To in za ka yanke shawara ko kuma in zan yanke shawara ko kuma duk wanda ma zai yanke shawara kan zai taimaka da wani abu ko kuma ba zai taimaka ba, na horƙo zai ɗiba shin me ake buƙata. Ah kuma shi yana da halin da zai taimaka, shin in zai taimaka shi bai takura ba? Duk mutum zai auna da wannan. Sannan duk in ya auna wannan shine yana da halin da zai taimaka. To in yana da halin da zai taimakar to wannan shine zai yi da sa'a yanke hukuncin. Sannan sai ka taimaka. Sannan kuma sai a ɗiba shin su waye ke buƙatar taimakon. Shin wanda ke buƙatar taimakon, shin mutum ne wanda ke buƙatar taimakon gaggawa ko kuma mutum ne wanda ko ba taimakon ba zai iya ci gaba. To wannan duk saiyayi, saika kawo su haka saika yanke hukuncin ka taimaka ɗin. Sannan kuma daga ƙarshe abin da yake da muhimmanci shine niyya. In ka yi niyyar ka taimaka ko da yan da yanayin mutum yake to wannan ba zai hana mutum ya taimaka ba.

Haƙuri shine kawai zan faɗi da jimla ɗaya, saboda shi haƙuri idan kana yin shi, ah to za ka cim ma-- za ka ga ba mutum bai yin da na sani. Ah a lokacin da nike aiki a aikin banki a Funtuwa, na ajje shi ne tun kafin in samu wani aiki. Saboda aikin kamar ya yana da ɗan takura, to a lokacin babu yanda ba'a yi ba. Nan gida aka bani shawara, aka ce da abba ka ina kaɗai in bari sai na samu wani. To akwai wani aiki da nake nema, to na ɗauka kawai ina ajiye wa bazan daɗe ba zan samu wani. To kuma abun sai ya zo sai na, sai ya zo da akasin haka. Na daɗe kafin in samu wani aikin kusan sama da shekara biyu. To gaskiya abun ka ga rashin haƙurin da nayi, ah daga baya na zo nayi da na sanin shi. Ah to wannan shine zance, ya sa nace haƙuri ita ce jimla ɗaya da na zaɓa. Kuma ita ce nayi bayanin ta haka.

To kaga kiran waya ina iya harsa, ina iya harsashe. A duk rana ina ansa kira ƙaranci sau biyar a rana in ban ansa da yawa ba. Eh, wani bi ma bazai kai haka ba amma dai in zan ɗau tsaka-tsakiya, zan ce maka ƙaranci sau biyar a rana.

A wasan da zan gaya maku wanda. Nayi tun ƙuruciya akwai wasan, ah tsakani tsakani ko kuma lakuma lakume wanda zakaga ana taɓa gwiwoyin mutum zakaga yaran ne zasu jera sannan su shimfiɗa ƙahawunsu to shi wanda zai gabatar da wasan zai zo yana taɓa ƙafar kowane yaro ana rera wannan waƙoƙi duk wanda ƙarshen waƙar ta tsaya a kan ƙafar shi toh ya fita kamar irin su lakuma lakuma, liyallo, cin magarya, cin baɗo, tantabara da shiga ruwa. A sallah ake kada ƙwanƙwan maza ƙwaram to ana cewa gwangwam maza kworam dinnan duk wanda aka dire shi ƙan ƙafar shi toh ya fita. To haka za'a yi ta rera waƙoƙin har sai anzo wanda mutumin da ƙafar shi ɗaya kawai ta rage to shi, shi za'a hidda kuma shi ya fita daga wasan.

Sosai ina son buɗe taga a ɗaki, saboda in baka buɗe taga a ɗaki ba to ta yaya za ka samu iska na waje mai inganci? Za ka kuma ɗakin in ba iska ta waje tana shigowa a cikin gida za ka ga yanayin gidan ah ba daɗi. Ni gaskiya in ma ban buɗe ba iska ta waje tana shigowa toh wani zan ce ma numfashi na kamar yana bai kamin yadda nake so. Ah ina buɗe taga a ko da yaushe gaskiya.

Ah bana yin harsashe banayin munshari lokacin barci ah saboda gaskiya bani yin shi kuma in akwai ma wanda ke yin shi kusa da ni hana ni bacci yake. Ko ya mutum kai yin wannan ah nisharin ko kuma harsashi to ni gaskiya hana ni bacci yakeyi bani son shi.

In kace in faɗi ko sa'o'i nawa nake kallon wayata, to tsakani da Allah ka saramin aikin da ban iya, ban iya kawo mashi saboda bansan ko sa'a nawa nake yiba. Gaskiya saboda ina yawan kallon waya ta a rana. Ban iya cema yanzu ko sa'a nawa nake yi, nake kallon waya. Idan nace ma zan gaya maka gaskiya nayi maka ƙarya.

Eh, ina biyan kuɗi ta waya sosai. Ah yanzu kusan duk sayayyar da zamuyi gaskiya ta waya nake biyan kuɗi aa rabon da in ce na yi sayayya na ba da kuɗi gaskiya kam ina jimawa sosai. Aa amma gaskiya saboda ta waya ya fi sauƙi haka sosai.

Idan damuwa ta yi yawa ko kuma kai ya cika to gaskiya dabarar da nake amfani da ita, ita ce, ah, ya kamata mutum ya je ya samu lokacin da zai ɗan ɗauki wani lokaci wanda za ka huta, ka ba ƙwaƙwalwa hakkin ta, ita ma ta samu ta huta. Shi ne kana iya ɗaukar, kamar in aiki kake da yawa ko karatu, to kana iya ɗaukar kamar minti talatin, minti talatin ɗin nan ka natsu ka dai dai tu ka daina komai, ha zamanto cewa ƙwaƙwalwa ta ɗan samu hutun da take kafin ka koma ka ci gaba. Haka ma a wannan lokacin za ka ga komai duk wani, duk wacce sassa na jikinka da idanuwa da wani abun ka sasu huta. Sannan ƙwaƙwalwarka za ta ɗan samamo, za ta ɗan huta, ta ɗan rage cajin da take yi.

Toh shi dai kalangu dai zaka ga ganga ce wanda makaɗa, nakaɗan da, makaɗan Hausa suke amfani da su wajen kiɗi. Za ka ga akwai kalangu, akwai goge da dai sauran ganguna wanda suke a-amfani da su. Akwai kacakkau kacakkau da sauransu. Akwai, akwai abin gan nan, akwai jita ta gargajiya da sauransu. Haka dai za ka ga abin gani. Amma dai ba kamar kalangu. Za ka ga duk mawaƙan da suke shahara a ƙasar Hausa, to za ka ga, a, kalangu suke bugawa ko kuma goge.

A'a, na fi son zama birni. Ah, gaskiya na fi son zama birni sosai saboda kuma tunda aka haife ni a birni aka haife ni a nan na tashi. Amma kuma ƙauye yana burge ni saboda ina zuwa ƙauye ina wasu ma'amaloli kamar noma. Ina zuwa ƙauye in yi noma sannan kuma, ah wani bi ƙauyu ka, za ka ga suna burge ni, suna ba ni sha'awa nagai yanda rayuwa take da sauƙi da kuma ah yanda duka al'amuransu suke da sauƙi ba kamar cikin birane ba da sauransu.

Gaskiya ni ba ma'abocin fure bane. Ah, ban san, ban iya ce maka ga furen dana fi so saboda gaskiya ni ba ruwa ma, ba ruwa nama da fure. Ah, duk cikin al'amura na da nake ba, ba fure ciki. Ah, ba ruwa na dashi. Don haka ba, ba wani, ba wani furen da zance ma ga wanda nafi so.

Abubuwan da ke haɗa dukkan unguwa kusan abubuwa biyu ne. Akwai, akwai taron da ake yi kusan duk wata, za ka ga kusan duk mazauna unguwa suna halarta. Sannan kuma akwai zuwa sallah da ake yi lokaci kan lokaci, za ka ga kusan mutanen unguwa suna halarta wurin. I wa'annan tarukan biyu sun hi saurin haɗa mutanen unguwa a lokacin da, a lokaci ɗaya.

Ah, lokaci da kuɗi, ah, suna da daraja sosai a wurin mutane to amma gaskiya ni, a agani na abin da yafi muhimmanci shi ne kuɗi. Duk da na san di lokaci yana da daraja sosai, to amma dai gaskiya kuɗi sun fi shi daraja. Ah, saboda sai da kuɗi mutane ke yin abubuwa. Ah, na yau da kullum, sannan rayuwa ma bazata tafi ba in ba kuɗin. Eh, lokaci yana da nashi muhimmancin amma dai gaskiya kuɗi, kuɗi sun fi shi muhimmanci sosai.

Eh ina iya jefa dutse nesa sosai, musamman ma in ɗauki ɗan ƙarami haka ko ɗan madaidaci. Ah idan na jefa shi da ƙarfi, ah yana iya tafiya nisan da. Kaida kanka zakasha mamaki inda zai isa. Ah ina ita jefa dutse yayi nisa sosai kwarai da gaske.

A'a, amana da cika alkawali abubuwa biyu ne wanda suke tafiya tare. Kamar ɗan juma ne da ɗan jummai. A duk inda amana take za ka samu akwai cika alkawali. Kuma duk wanda yake da amana za ka same shi yana da cika alkawali. To shi yasa ka ga kuma indai mutum yana da wannan ɗabi'a za ka ga mutumin kirki ne. Za ka ga mutane suna girmama shi kuma suna ba shi girma yanda ya dace saboda wannan ruƙon, amanar da kuma cika alkawali.

To, ita dai majalisar tattaunawa wadda ake zama a yamma, za ka ga wasu mutane ne waɗanda suka sa kansu suke zaman majalisai. Kuma ta riga irin wannan zaman ya kama musu jiki ya zame musu al'ada. Dole sai sun zo sun zauna sun yi wannan zaman. Za ka ga zaman kusan ana hirar yau da kullum, ana hirar duniya da lamuran da suka shafi jama'a na yau da kullum. Shine kawai zaka samu ana tattaunawa a majalisar. Wani biyu kuma za ka ga gardama da hayaniya. Haka hayaniya ma wani biyu ana yi a irin wannan majalisun.

A a gaskiya ba zan ce ga irin ice cream ɗin da na fi so ba. A ina tsammanin kowane ya samu indai a ka kawo minshi. Kowane irin launi ne, a kuma kowane irin mai wani irin flavor ne, da indai na same shi kawai zan yi amfani da shi. A ina son ice cream sosai, kuma sannan indai na same shi, to gaskiya zan yi amfani da shi, ba tare da cewa na fi son wani iri kala kaza ba.

To a gaskiya lokacin da zan ce na yi ƙaura zuwa wani gida, lokacin da, ah, aka ce akwai, ah, barazanar, ah, wasu kamar macizai sun shigo a cikin gidan da muke ne. To gabaki ɗaya sai muka, sai muka yi ƙaura muka koma wasu gida, muka koma wani gida, ah, kusan kwana biyu. Shi ne ya ba da damar, ah, masu kama maciji suka zo suka kama fidda su wa'annan macizan saboda bamu san ko wane irin macizai ne, shin masu cutarwa ne ko kuwa wanda ba su cutarwa.

Farashin amfanin koya gona yana sauyawa a kowace shekara, amma abin da ya fi sa shi sauyawa shine yanayin yawan amfanin gonar da kuma yanayin yawan abincin da ake shigowa da shi. Idan an shigo da abinci sosai to yana sa farashin ya karye, in kuma ba a shigo da abinci sosai ba, wannan yana taimakawa farashin ya ɗaga, yanda manoma za su samu wani amfani.

Gaskiya ni bana kiɗa da, bana kiɗaya kayayyaki. A bazan iya cemaka ba ga ko sau nawa nake kidaya kayayyaki. Gaskiya wannan, gaskiya wannan ba, ba layi na bane. Ban ma taɓa yi ba. Eh ban taɓa yi ba gaskiya ban taɓa ɗauko wani abu kawai dai ko na amfani gida in ce wai in kiɗaya shi ko kuma wani sutura haka ko wata tufa tawa haka gaskiya bana yi.